Eh nika yin yaji, kuwa ana son abinci mai yaji sosai wani barkono na kama sosai. In barkono yayi yawa a abincin na ci saboda yana mun dadi kuwa harshe na yaji bai cika min zafi a harshe sosai ba. Kona dan sha ruwa kadan komai zai dawo daidai.

A'a bana iya yin iyo. Ban yi iyo ba lokacin da yana kare mi. Amadi mukan ji ba ƙera fim muna wasa. Amadi ban iya iyo ba. Ko ana soron ruwa sosai. Na je kusa da ruwa, ni kan ji tsoro sosai. Kuna shiga ruwan, bana shiga wurin da mai zurfi.

Eh, nakan yi musafaha da mutane sosai. Ko na fita waje ne ko a cikin gidana ne sun zo gani na nakan musafaha da su saboda ni na yi da musafaha gaisuwa ce da kowa ya sani.

A'a bana tara tabar kuɗi ko kuɗi ma a hanuma bana tara. Na fi so in bar kuɗina a cikin banki ko kuma a cikin bankin, din app na banki a cikin waya.

A'a, bana shan magani kullum sai dai na je na je chemist ko kuma na je wani likita anba maganin da ya kamata na sha kullum shine zan sha kullum. A'a bana zauna haka na duka magani ina sha.

Ina iya koyan fasaha sabo daban daban. Wani lokaci zan yi, zan ga dubawa waya tane sai in ga bidiyo. A cikin bidiyo din saita suna in koya, in bi duka abun da ya kamata a yi sai in koya. Wani lokaci abokanai na ne kuma makwabta na ne ko abokanin aiki na ko 'yan waya na ne. Akwai fasaha da suna da shi da zan su koya, sai zan roke su sai su koya. Wani lokacin zakan biya kuɗi in koyan fasaha.

Ina son canza abu a gurin aiki. Ina da abubuwa da yawa da zan canza. Ina so zan canza yayin da ofishin na munanan yanzu nan. Akwai yanda zan canja shi da zai fi yanzu kyau, sai kuma zan sa hukunci da tara na masu zuwa latti saboda mutane da yawa sukan so zuwa da latti tunda shugabun mu ba shi da zafi sosai.

Akwai, akwai biredin da yawa da ina son ci kaman a, a tsohon wurina kafin in tashi na zo sabo wurina akwai biredin da ana siyan kusa da shi suna, suna yin ashirin, ashirin da yawa. To biredin akwai dadi. Yanzu nan ina da haliluya da, da, da wayansu biredi suna, burodi suna nanan da za ka iya saya kaci duk wadanda akwai dadi. Amma burodi da ina so ci yawa amma, amma dai zan dauka ashirin da yawa shine yafi dadi.

Eh ina da manufan wata-wata koh saboda ina da burin da ya kamata in samu. Akwai buri da nake kokarin samu. Balantana a wurin aiki muna da wata-wata da yawa da ya kamata mu ci nasara akansa.

Eh ni kan yi tafiya da sauri, ni kan yi tafiya da hankali amma de indai wurin da zan je mai nisa ne kuwa ni kaɗai ina tafiya ina son tafiya da sauri amma ina tafiya da mutane ne. Mane kan tafiya da su ni kan yi tafiya da hankali. So don dukanmu dukanmu yi tafiya daidai amma an ji suna tafiya da sauri. Ni ma na yi kokarin bi su muyi tafiya da sauri.

Eh ina raba wurin da nika yanar gizo, nakan raba indai yan wayena kuma abokanai na sun tambaye ni in kunna musu yanar gizo na suma su ma su amfani da shi dani nakan kunna nakan raba shi inda ina da yanar gizo da yawa da zan yi amfani da shi nakan raba ma wayansu kuma in kunna musu sai su ma su hada in sun hadu sai bai kam mu yi amfani da ita.

Eh akwai mutanen da yawa da nasan sukan taimake ni, 'yan uwayena sukan taimake ni ko iyayena har yanzu sukan taimake ni in na neman taimako. Indai karfina ba zai kai ba wanda mutanen da ina kira su wani lokaci ba na kiran su in sun zo na sun gani saboda sun san ni mutum ne mai son dariya, ni mutum ne da ba na son na samu damuwa. In sun ganni a cikin yanayin da ina a ciki sun ganni yanayi irin ba kyau waƴansu kan kakkafen mun baya. Ko an kakkafen mun baya abun ya kan sa mun jin dadi tun dai suna son ganina ina da jin dadi da ci gaba sukan taimake ni sosai.

Ni kan yi amfani da wayata sosai, shi ya sa akwai abubuwa da yawa a ciki, saboda shi ya sa ina ƙoƙari ina kare ta daga cutar waya da ƙwayar cuta. Saboda in ban hana in cuta ya shiga wayata na sani zai shafe ni sosai, ko in ya shafe ni ba zan ji dadi ba. Sha yasa akwai waɗansu apps da nikan sa a wayata. In na je sa abu ko bidiyo ne, ko waƙa ne, ko kome da kome da na sa a wayata wanda akwai ɗan ƙwayar cutar eh cutar a kwayar cuta a ciki yakan nuna mun nema in sani sai in cire ta da sauri kafin ta lalace mun da waya.

Ni kan so rike ja jakan, jakan kwamfuta saboda jakadin na da dadin rike. Ni kan so rike shi a hannu in sa duka, duka takardun aiki kafin intashi inji aiki. Amma da in zan fita ne ko kuma zanyi tafiya, ina neman jakan ne zanyi amfani da shi in ji dadi. Nakan sa jakan baya, jakan da zan duka in rataya abaya inyi tafiya da wancan zan iya tafiya shiga ko ina.

Eh ina ajiye kwafin bayani na sosai. Ina ajiye shi saboda na sani bai dai ko ina tafiya ko a ina wani zai ya tambaye ni bai in bada, in bada kwafin bayani na. Wani zai ya tamke ni ko zai ba ni aiki da ya fi wanda ina amfani daahi shi ko kuma, ko kuma dai idan na shiga wahala in dai, in dai mutum ya nemi kwafin bayani na zan iya cire in basu wanda za su iya gani su sani wia eh ni de gani nan, ni wannan ne. Ga abin da na tabayi, ga abun da, ga yanayin inda na kai.

Eh, a duk lokacin da na ƙare caji waya ta sai ina kunna tsarin batiri. In ban kunna ba yakan sa batiri na ya sauka da sauri. Kwa bana so haka. Sha sanna kukre na kunna saurin batiri saboda ya sa ta ya daɗe fiye da ya kamata ta daɗe.

Bangojin gidanmu suna da launi daban-daban. A tawajen gidanmu launin ta gawayi ne, sai kuma na cikin ɗakin mu wurin da wurin zama wanda in wanda mukan zauna mu kulla TV ko kuma in baƙi sun zo sai mu sai mu karɓe su a wurin din yana da launi fari fari mai launi sai kuma a cikin ɗakin kwanciyar mu wanda muna kwanciya muna bacci yana da launi ruwan hoda.

Ni kanyi amfani da matashi ne kawai. Bana kan iya amfani da matashin wuya, saboda in na amfani da matashi kawai nakan ji dadi. Na sa kaina a saman matashi, in na kwanta bacci zai iya dauke ni da sauri. Amma dai ba matashi bana jin dadin bacci.

Ina saurari koke-koken mutane, sai dai ina kare sai in nima mafita. Ina nima mafita sam ba su mafitan da na iya samun da shi. Amma dai in ba zan iya samun mafitar koke-kokensu ba, nakan tura ma nakan tura koke-kokensu in je wurin da wanda ya fi ni sani.

Indai ina bacci ina son amfani da matashi guda biyu, diya a kai na sai diya in rike shi a hannuna. Ina rikita a hannuna, na kwanta na fadi nayi bacci, bacci na yi min dari. Amma dai in kai amfani da matashi diya ne kawai a kai na amma diya don son rike a hannuna ne.